To gaskiiya, in mun gama shara inda muke sharan mu inda muke zuba da shara waensu lokaci kusa da titi ko to zamu iya tafiya da shi. Mun gama zamu sa cikin buhu. Waensu lokaci zamu dan nema leda da ba mu amfani da shi ba. In Mun tafi da shi sai muje mu zubar a hanya. Wato kusa da ce inda aka sa titi kenaan a nan babbar birni. Kagane ko? To aman duk lokacin har mun tafi kauye ne. To kauye kam akwai wuraren da ake zuba da bola sun yi yawa. To dai dai wurin muna tafi mu zuba da bolan mu. Amma na nan ne kam wai inda zamu zuba da shara duk in gama shara sai a je a zuba da shi kusa da hanyar titi. To hanyar titi din ma ba abun da gwamnati ta zata cewa ya kamata dinga zuba da shara wurin ba. Shi ya sa waensu lokaci za ka iya tafiya kaje ka zuba da shara wurin sai ka gan akwai wanɗe suna jira kuma suna ɓoyewane wansulokaci ya gefe da yake kuma ba za ka san da cewa suna nan kusa ba. Kafin ka kara ka zubar dan sharan kagan sun zo sun kyawai ka, sun kyawai ka waensu lokacin baka yi sa'a ba za su iya su dauke ka su tafiya da kai a wancan ofis nasu kenan ko wato su yansa ɗakin nan. Waensu lokacin kuma ba wurin za a je ba. Za a iya ayi ture-ture da kuma juna akwai wanɗi ka gan kafin ka ankara ya ra unguwa suma za su fito su taya ka roƙa kuma na ihu ni ma za a yi shi ko kuma hulu ne za a yi shi. In ma yake cewa za a yi tureture ne to sai a yi tureture. To wancan haka yake kasancewa wansulokaci. To in an gama tureture din sai kafin kafin ka ankara ka ji ana ce a dan nema musu abin shan ruwa. To ka yarda dede dari biyar haka ko kuma wansulokaci irin dubu daya to sai ka cire ka basu wansulokaci ma kagan in ka aike karamin yaro ne domin wansulokaci ma ba mu da kai mu muna tafiya mu zuba da sharan ba ko in an gama sai a bama yara su je su zubar to in ka gani yara ne wansulokaci za a roƙa za su cewa wannan yaro ne shi ya sa. Bai sai cewa ba na ya kamata zubar ba. Shi ya sa ya yara nan to ka gani zai yi ajau masala wansulokaci. Amma inde har cewa in kaje dika in na je dika na ce kamar ni ba yaro ba na sa muɗamana ji wurin dika nan wansulokaci ba ya kasance cewa ai in sunzo sun cewa ke manya ne. Za su zo kawai za su ce a me ya sa ka na zuba da shara naka a tambeso da ama ina ne suna suka zuba da shi. Ba wane bola kusa nan ake zubarwa aka iya zuwa da mota a zuwa ɗeba shi a je a zubar. Wansulokaci za a zo irin sati aka cire ana asabar ko kuma wansulokaci de juma'a za a iya zuwa ɗeba a je a zubar. To ko kuma kana son je zubarwa ina ne sai su dinga wansu ja ya kuma su ce a ya kamata da ka sa cikin buhu ne ka ɗaura shi da kyau domin yan da ka kawo shi din na yana cikin buhu ko kuma na cikin leda ba ka ɗaura da kyau ba. Yan da ka jefar da shi din naka gani ledan zai iya yage to sharan duk ba zai kasance a wuri daya ba. To an zo ɗeba wasa cikin mota kuma akwai wahala da wansu maganganu daban daban da za a iya yi a wurin. To wancan yake an sa wansulokaci kana tafiya sai ka dan meka, za ka yi la'ana ka riƙa da ka yi akan sai ka yi kokari ka sa shi a cikin buhu ka ɗaura shi ne. In ka ɗaura shi da kyau kaje ka yi a wurin to sai sun cewa ai aka samu salama. To shara de zan ce in na mun kauye ne wancan in fi jin daɗin shi domin duk lokacin de ka fara ka gama shara ka so kaje ka zubar da shi. To akwai bola kusa kusa wansulokaci ma ba dole sai a bola ba. Wansulokaci zamu iya sa shi a daro mu sa shi a daro mu aza kai lokacin da zamu je gona sai a je a zubar. Wansulokaci maka bola ma bayan kowa mana da bola shi a bayan ɗakin shi. To ba shara wane abu mai kirkiya ke yi ba wansulokaci ka gani zai zama irin an yi shara kawai. Dattin za ka gani ka gani ganye busasshen ganye ne kawai a kasa. To wansulokaci mun je mun gama shara zamuje mu tattara shi a wurin daya. A daɗe lokacin ce hunturu aka lokacin yana sanye sosai kuka gani yara soson nemu ashana soson kyabta wuta wurin sai a shiga jin wuta ka gani wancan ma ai wane amfani yake fi da yake. To ka gani in shara ne ina kauye ne, abubuwa mafi yawa ganye ne kuma busasshen ganye ne daga ka ankara kafin ka ankara ka gani an je an haɗa an ji wuta da shi. To in ba lokacin hunturu ba in ba sanyi ba, to ba dole ma sai an kai wurin ba. Kagan wansulokacin ba wai dole ma sai yaran sunzo sun sa wuta a wurin su ji wuta Wansulokaci za a iya a kawai de in ka gani shara ya yawa sai a tattara a wurin diya domin maka ya ka tattara a wurin da ya ka ƙone ba to in an yi iska an yi babba iska ka gani iska zai sake kwashe shara de ka duka zai zo zubar kowani wurin ko. To ka gan wato ai ka yi ka yi bakai ka yi bakai nan domin an ɗebo shi an zo zuba zai saka ka sake yi wani sabon shara kuma. To wancan na sa sosai de a ƙone shi zai fi mara sauƙi domin ka ƙone shi din kafin ka ankara ka.

Gaskiya lokacin ruwa wato da damina kenan ai duk inda zan je ina koƙari dai ina tafiya da lema domin wansu lokaci akwai inda za ka je za ka iya kasance cewa ba wani kusa zance irin ba wani rumfa ko kuma buka kusa da kai ba kuma kana cikin babban gari kuma wansu lokacin za ka ga cewa kowani gida an kewaye shi da katanga ko to kuma ba za ka iya shiga wancan katangan ba domin gidan anriga an rufe. To in ana ruwa kuma ka ga in baka samu in da ka shiga ba kaga akwai matsala kenan ko. To shi ya sa duk kowane lokaci de in muna cikin damina har na ga cewa har cewa haderi ya hadu irin kana so ka fita da safe ka sai ka ga kan haderi ya riga ya haɗu. In haderi ya hadu haka kam gaskiya zan iya rike lema ina tafiya da shi. To wansi lokacin ma kuma ba ruwa din ba ma ka gan wansi lokacin ana wani babban rana. To in ana rana haka ka ga zamu iya tafiya da lema mu rike da shi a hanu. Ba wai dole se mun kunna shi ba ba za mu kunna shi cewa duk lokacin mu ka duka shiga ba sai ya kasance cewa mun je muyi tafiya ka gai in akwai rana sosai har akwai zafi mutum zai haɗa zufa ba na wasa ba. To ka wayan su lokacin de in ka kunna lema har ka rufe kai ka dashi ka gai zafin zai dan rage ke domin zafin rana baya sake samun ka sosai ba ko to shi ya sa wansi lokacin muna amfani da lema um ba haka ba kam amfani da lema sai dai za ace ana ruwa. To ruwa ma ba kowane lokaci ake ruwa ba ko sai mun shiga lokacin damina. Lokacin damina ma to bai bakone lokacin ka ka tafi inda yana da nisa cewa ba bukka ko ba rumfa ko kuma ba gidan wani kusa da hanya de za ka iya shiga in ana ruwa ba. To yanzu ma shiga gidan wani lokacin da ake ruwa ma yanzu haka ma ba'a ba ma kowa de kowa soro domin kwana biyun nan zan ce de ba kwana biyun nan ba ya dan kwana biyu de zan ce ka gai za a iya kasance cewa ka ka je gidan wani kuma bakan se ko wancan mutum ya yake ba. Sai ana ruwa ana walkiya in ya zo aradu ya kan iya kashe mutum kamar iri mutum ya je yai sata ce gonan lemu wani ko kuma a gona abarbar ko to ya je ya sata wani abu a gona ko kuma ince wani nama irin naman daji ce alade ko kuma irin biri haka ya kama a tarkon wani to sai wanda ba na shi ba ya je ya sata to mutum din a wannan bangaren a taraba akan iya sashi aka ciya akan jefashi a cikin aradu ko to an jefa aradu haka ka gan wansu okaci ba ba waye za'a yi wani hadere sosai ba kafin ka ankara an fara ruwa kuma kaga ana walkiya sai ka ga har haradu ya sauka gidan wani to wanda yai satan shi kan aradun zai kashe shi. Ke kuma de kana wurin bakai sata ba wansu okacin zai iya ji maka ciwo zai ji maka rauni sosai aka shiyasa yanzu yana ruwa kai gaskiya shiga gidan wani na ba ma mu na ba mu soro sosai na ba mu ba karamin soro ba. To shi ya sa wansi lokacin za mu iya rike lema domin iri a shiga gida ko kuma iri a ce ana ruwa zuwa hadu a majalisa kuwa hadu wani wuri aka ciwa mutane sun yi yawa jama'a sunyi yawa kam to bakai san waye ne ke kana saye da shi ba wansi lokacin ma ba waye waye dole sai aradu. Amma kowane lokaci ne za ya siya baka sani ba kafin ka ankara ai ma sata ko kuma ince kasa waya ka ajihu kafin ka ankara ba waya ka kuma ko kuma ka dansa dan kuɗika ajihu ko kuma ja ka de kana rike dashi ya doka da sa kasa domin hannun ka ya fara zafi domin ka ɗan huta kafin ka ankara kuma ka ga ba jaka kuma ba kuɗinka ba ku mi to ka yi asara ba na wasaba ko. To shi ya sa wayansi lokacin aje a siya a irin ya jama'a haka cewa ana ɓoye ruwa cewa ana ruwa to wani ya shiga wurin ko buka haka ko gidan mutum ajiya siya wai ana jira dun ruwa ya duke kafin nan za'a shiga ciki kafinnan za a shiga tafiya ne dama ana so a je abin na da babban matsala sosai. Shi ya sa wayansi lokacin de tafiya da lema na de matuƙar amfani gaskiya ba za mu ɓoye mar ba domin shi yana mana taimako duk a ko rana ne ko kuma cikin ruwa din za'a iya buɗe ana tafiya. Kodai ke zai tare kan kane kawai ruwan zai iya samun yana taɓa kafanka ma de tunda kayan jiki kam be kayan jiki in ka yana bushe ruwa bai duke shi ba ai wancan da ɗan so ki ka iya tafiya ko ina de shi ko kuma za ka je wurin aikine za ka iya tafiya da shi. Amma in ka ji ke kam ai kasance cewa kai wancan gaskiya akwai babban matsala sosai ba za ka iya tafiya da shi wurin yake ba. Kai ka je ka zo na de shi ya kujara maka kujara zai ji ko tayin aka yi akwai damo. To shi ya sa tafiya da lema gaskiya yana de matuƙar amfani. Shiyasa nima kowane lokacin de na ga anso ayi ruwa ina tafiya da lema na domin karan ji wani waye a an kai aka kasa ruwa ya samu hanya a ba rasa wurin shiga sai ruwa ya duke mutum har da wayan shi ma a aljihu duk ruwa ya mishi duka bai samu inda ya saba wancan abin me baban matsala ne sosai. To tafiya da lema kan ya zama abu wajib ne abin da muke amfani da shi a nan mu a nan bangaren taraba.